Ina sanya safa a kullum sai nasa safa a ƙafana. Dalilin da ya sa nake sa safa, sanyin da ake yi yanzu, sanyin yana da yawa sosai saboda gaskiya ana yin sanyi wanda ya wuce tunanin mutum wanda ya zamantu. Dole sai mutum ya sa wannan safa ɗin domin ya kare ƙafansa daga sanyi. Dole ne sai an saka wannan safan domin ya taimakawa lafiya da kuma ingancin lafiyar mutum da kuma ingancin fata. Hmm, dole ne sai an samu an sa safa ɗin nan, domin ka kare lafiyarka ta hanyar da ya dace. Wannan shi ne dalilin da ya sa nake sa safa a kullum domin na kare lafiyar fatan jikina da kuma lafiyar ƙasusuwana da kuma sauran lafiyar jikina gaba ɗaya domin na samu damar yin aiki yadda ya kamata.

To ni dai a gaskiya ina son zama a kujera. A kujeran kuma ina son zama a kujeran roba. Ina kuma son zama a kujeran itace. Kuma ina son zama a ƙasa. Ina so in zauna a bakin katifa. Gaskiya waɗannan su ne wuraren da nake son zama. Domin idan na zauna a waɗannan wuraren da na lissafa, ina jin daɗin zama kuma ina samun jin daɗi da kuma hutawa ingantacce idan na zauna a waɗannan wurare. Saboda gaskiya dukkanninsu suna da daɗin zama domin zama a wurin suna da daɗin zama sosai. Musamman ma a kujeran roba wanda zan jingina domin baya na ya samu hutu. So to na fi son zama a wannan. A kujeran katako shi ma akwai wanda yake da wurin hutu a baya wanda in ka zauna za ka jingina da shi domin ka samu ingantaccen hutu. To waɗannan su ne wuraren da nake son zama.

Eh, a gaskiya ina zuwa wurin aiki akai akai. Don gaskiya bana saɓa lokacin zuwa wurin aiki kuma bana fashin ranan zuwa aiki. Ko wane ranaku ina zuwa aiki gaskiya don in ba wai rashin lafiya ne sosai ya kama ni ba shine bazan iya zuwa wurin aiki ba. Amma in dai lafiya na ƙalau haka kawai gaskiya bana fashin zuwa wurin aiki. Ina ƙoƙari in ga na zo wajen aiki akai akai a kan lokaci gaskiya ina zuwa daidai lokacin da aka umarce ni da na zo wurin aiki.

To a gaskiya ina koyan fasaha sabo. Idan sabon fasaha ya zo ina kokari in ga na samu waɗanda suka san abun. So idan na samu wanda ya san abun sai ya ƙara fahimtar da ni yanda zan yi amfani da wannan sabon fasahan ko ta gani ido da ido ko kuma ta yanar gizo. In samu wanda zai koyar da ni wannan sabon fasahan da ya wanzartu. To ta ya yanda nake koyan fasaha kenan sabo.

Eh to ya danganta ga yanda nake yin magana. Akwai wani lokacin da zan yi magana da ƙarfi, akwai lokacin kuma da zan yi magana a hankali. Amma da gaskiya na fi yin magana ta daidai yanda ba zai sa ni wani damuwa ko wani illa ba. Saboda idan na yi magana da ƙarfi wani lokaci yakan sa ni ciwon kai. Amma idan na yi magana a hankali sai in daɗe ina yin magana na a hankali. So wannan shine yanda nake, yanda muryana yake. Gaskiya wani lokaci mutane za su ce muryana yana da ƙarfi, wani lokaci kuma muryana yana yi a hankali. So to wannan shine abin da na fahimta muryana ya fi yi a hankali. Hmm.

Umm to a gaskiya ina yin rubutu da sauri. Gaskiya musamman ma idan ina rubuta jarrabawa da kuma babban jarrabawa da ƙaramin jarrabawa. Gaskiya duka ina yin shi da sauri. Idan ina yin kwafen rubutu nema a allo shi ma gaskiya ina yi da sauri. Umm saboda yin rubutu da sauri akwai daɗi kuma akwai inganci sosai. Za ku ga shi da kyau kuma ga shi na yi shi da sauri saboda ni a rayuwa na ba na son ɓata lokaci. Wannan shi ne dalilin da ya sa na ke yin rubutuna da sauri.

Umm to a gaskiya abincin da na fi so in ci da safiya shine shayi da burodi. Wannan su ne abincin da na fi ci da safe kuma su ne abincin da na fi so in ci da safe. Saboda su warware mun hanji kuma in samu natsuwa da kwanciya hankali saboda su abinci ne mare nauyi. Cin abinci mai nauyi da safe yana sa ni kasala, yana sa ni bana jin daɗin ranan bana iya yin abu yanda ya kamata. So amma idan na ci, idan na sha shayi da burodi sai inji jikina yayi sakayyo ba tare da na sha wahala ba ko kuma na ji babu daɗi. So sai kuma abinci na gaba shine ina shan kunu, shi ma kunu ba shi da nauyi abinci ne mai mare nauyi. Umm to wannan su ne abincin da na fi so in ci da safiya.

Eh to a gaskiya muna samun horo a wajen aiki, sabida shi aiki idan babu horo baya tafiya daidai. Sai ka ga ana samun tangarɗa, ana samun wasu matsaloli a kai sabida babu horo a cikin aikin da ake yi. Amma duk aikin da ya zamanto akwai horo, to zaka ga mun yi aikin nan cikin inganci, cikin inganci yanda ya dace. Haka muke yin aikin mu sabida akwai horo a ciki. Kuma horon da muke samu horo ne wanda babu cutarwa a cikin shi. Horo ne wanda za muyi aiki tukuru tsakanin mu da Allah, domin mu samar da abin da ake so a wannan ma'aikata. Don gaskiya samar da horo abu ne mai kyau a ma'aikata. Eh muna samun horo sosai, namu samun wanda ya kamata wanda kuma ya dace.

Kayan ɗakin da na fi so shine na fi son katifa. Saboda katifa shine wanda za ka samu ka, in ka dawo ka gaji inda za ka zo ka samu ka kwanta domin ka huta. Bayan ka ya samu ya mike da kyau, domin ka ji daɗin yin bacci. Ta yanda za ka samu hutu mai kyau. Sannan na fi son kujera. Saboda idan na dawo a kujera nake fara zama kafin in zauna a ɗaki, in zauna a katifa ko kuma in kwanta a katifa. So da katifa, da kujera da kuma durowa wurin da nake ajiye kayana. Sannan sai jaka, sannan kuma sai, ah, filo. To abin da na fi so kenan a ɗaki. Don waɗannan su ne abubuwan da na fi so a ɗaki. Wanda idan babu su ɗaki baya kyau kuma ba a ji daɗin ɗaki. Amma idan da kwai waɗannan to lallai za ka samu kwancin hankali da jin daɗi kuma ɗakinka zai yi kyau, zai ƙayatar sosai.

To, inda nake zubar da shara, ina zubar da shara na a cikin kwandon shara inda ya kamata a zubar da shara wato mazubin shara kenan. Inda gwamnati ta tanadar da a dinga zubar da shara. To a nan nake zuwa in zubar da shara na. A cikin gidana akwai kwandon shara inda nake tara duk wani shara. Idan ya taru yayi yawa sai in kwashe in je in zuba shi a inda gwamnati ta tanadar wa al'umma da su je su zubar da sharan su.

Eh a gaskiya ina lulluɓa da bargo sabida musamman idan ana sanyi. Kuma wannan lokacin da muke ciki lokaci ne na sanyi gaskiya. So dole sai ina lulluɓe da, na lulluɓe jikina da bargo saboda in samu ɗumi wanda sanyi ba zai kawo matsala ga lafiyana ba. So gaskiya ina amfani da bargo sosai domin lulluɓe jikina. Kuma ina samun abin da nake so sosai a duk lokacin da na lulluɓe jikina da bargo.

To a gaskiya malaman da na fi so ko kuma in ce malamin da na fi so shi ne, aa wannan malamin, malamin da ke limanci a Central Mosque na garin Abuja wato Shek Prof Ahmad Ibrahim Makari. Shi ne malamin da na fi so sosai sosai. Gaskiya ina son wannan malamin sosai sabida hankalin shi da natsuwan shi da kuma soyayyan da yake wa Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gaskiya ina son wannan malami sosai sabida yana faɗakarwa akan abin da ya shafi Allah da kuma Manzon Sa. Yana faɗan gaskiya sosai. So gaskiya ina son wannan malamin sosai sabida ba ruwan shi da kowa. Shi dai burin shi ya faɗi gaskiya, ya sa al'umma da su faɗi, su yi aiki da abin da Allah ya ce. So shi ne malamin da na fi so sosai.

Ni ban iya ba da barkwanci ba, saboda ban san yin ta yaya zan fara ba da barkwanci ba. Shi barkwanci gaskiya wanda yake da ra'ayi ne shine zai iya ba da barkwanci. Amma ni gaskiya bana iya ba da barkwanci saboda ban iya ba kuma ban san ta yaya zan fara ba. Hmm.

To, yadda dai nike wanke tufafina sai sun yi datti. So daga lokacin da tufafina yayi datti shine nake wankewa. Kuma idan na tashi wankewa ina wanke shi sau huɗu. Idan nayi na farko sai in wanke, in ƙara wanke shi na biyu, in ƙara wanke shi na uku sai in ƙara wanke shi na huɗu wanda na huɗun shine na ƙarshe. Daga shi kuma bana ƙara wanke tufafina.

Abin da ya fi muhimmanci abu a cikin abokantaka shine ka riƙe gaskiya da amana. Domin riƙe gaskiya da amana shine cikakken mutum mai kamala wanda duk mutumin da yake da muhimmanci a cikin abokantaka to zaka same shi da waɗannan halaye na riƙe, na riƙe mutuncin kai da kuma kama kai da kuma fahimtar juna. So wannan shine abun da ya fi muhimmanci a cikin abokantaka wanda zai iya yin komai domin yaga kashiga cikin farin ciki. To wannan shine abokantaka mai muhimmanci a rayuwa. Idan babu wannan to gaskiya babu abokantaka mai inganci. Amma daga zara an samu waɗannan abubuwan da na faɗa a baya to lallai akwai muhimmanci a cikin abokantaka.

Ina, ina jagorantar mutane ne ta yanda Allah ya ba ni ikon in jagorance su a matsayina na jagora a gare su. Da ina yin amfani da basirata da kuma hankalina da natsuwata domin na jagorance su cikin inganci da aminci ta yanda ba zan cutar da su ba, su ma ba za su cutar da ni ba. Ta yanda duk lokacin da na nemi abu su yi abu a gare ni, za su yi ba tare da wani matsala ba. Ni ma duk lokacin da suka buƙaci abu a gurina, zan yi musu shi ba tare da na ji wani abu a raina ba. Zan yi musu shi tsakani da Allah. Ina kuma jagorantar mutane ne ta tsakani da Allah kuma bisa gaskiya da riƙon amana ta yanda ba zan samu matsala da kowa ba. Wannan shine hanyoyin da na ke bi domin jagorantar mutane.

Umm sosai gaskiya ina san ya agogo a hannu sabida agogo abu ne mai muhimmanci a rayuwa. Duk lokacin da kake wani ayyuka ko ba ayyuki kake yi ba duk wani abu ne da ka sani sai da lokaci. So to kuma yin amfani da agogo yana da amfani sosai saboda idan ka sanya agogon hannu zaka dinga samun bayanai akan lokaci akai akai. Duk lokacin da kake so ka san cewa yanzu a karfe nawa muke ko kuma mintoci nawa ne so idan ka duba agogon hannunka zaka ga cewan ga daidai lokacin da ake ciki a wannan lokaci. Sannan yana kuma yana ɗaya daga cikin kayayyakin ado saboda idan ka sanya agogo a hannu zaka ga hannunka yayi kyau ya kuma fita tare da kwalliyan da ka yi duka za ka ga fito kuma ya yi maka kyau a hannun. So a gaskiya ni ina son, ina son yi agogon hannun sosai a kullum a ko da yaushe agogon hannu yana nan a tare da ni.

Kwarai da gaske ina son karanta littattafai, saboda a karanta littattafai akwai daɗi kuma akwai amfani sosai. Domin karanta littafi za ka ƙaru da wasu illul lumukan da yawa da dama waɗanda ba ka san su ba. Amma sanadiyan yin karatu za ka karanta littattafan, za ka sassan wasu abubuwan kuma za ka ƙara samun ilimi da basira da fahimta akan wannan littattafai da kake karantawa.